Iska mai daɗi tana tasiri ga rayuwar mu musamman lokacin da ake da aa zafi, kuma korayen ganye suna kayata idanuwa tsare da a aini yin basu kariya ta ganin abu me kyau.

Hakika lokacin damuna lokaci ne da duk mutumin da ke tafiya a ƙafa yana fama da, taɓo, da lema, sakamakon jiƙewar ƙasa, da kuma mafi yawancin titunanmu, indai ba manya manyan tituna ba, za ka ga babu kwalta. A ƙasa ake tafiya soka, sannan ga ruwa na kwanciya a wasu wuraren. Wannan ke sa mutane su rinƙa rayuwa cikin damuwa, a, na wannan taɓo, da jagwalgwalon da ruwa ke, eh, riƙewa a, a ƙasa.

Hakika lokacin kafin bature ya zo ya fara ƙera kuɗi, mutane na amfani da wuri ne a matsayin kuɗi wanda kuma tasirin wuri din ya shahara kusan a kowane sassa da ɓangarori na duniya. Kafin daga baya bature ya zo ya ƙirƙiri kuɗi wanda daga nan ne aka dena amfani da wuri. Amma har yanzu wuri yana da tasiri.

Kai, kai kalma ce da take da lamiri na namiji. Duk lokacin da kaji an ce kai ana magana ne akan ɗa namiji, yaro ne, babba ne, dattijo ne in dai jinsin namiji ne, so za a kira shi da kai a matsayin wakilin su. Idan kuma mace ce za a ce ke ko yarinya ce, ko babba ce, ko dattijuwa ce, matuƙar jinsin mace ne, to za a kira ta da ke.

Mafi yawanci da safe, sauti na farko da muke fara ji da asbahi, shine kiran sallah. Daga nan kuma, sai carar zakaru. Idan gari ya fara haske, za ka ji dabbobin irin tumaki da awaki sukan yi nasu koke-koken. A zuwa ƙarfe ko ince waye war gari, shida bakwai na safe, za ka fara jin karar motoci da mashina ko da babura sun fara kai da komowa wajen ƙoƙarin kai ma'aikata da yara dake zuwa makaranta.

To, halin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu, ga duk mai iyalin da yake da hankali ya san me yake masa. Wannan shine tsarin da ya kamata ya rayu akai. Da zarar ka samu kuɗi, ka sayi abinci mai yawa ka yi tanaji. Idan ka yi kyakkyawan tanaji, to zai taimake ka, zai taimake iyalinka, zai kau da kai daga fargabar rashi da ake fama da shi.

To, mafi yawanci Hausawa suna cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Duk lokacin da ka shiga wani yanayi mai wuya na damuwa, fuskarka take nuna amma kana iya ƙoƙarin ɓoyewa ta hanyar yin murmushi. Murmushin kuma idan ka shiga yanayi mai tsanani, mukan kira shi da suna yaƙi. Murmushi kake yi na dan dole a zuciyar ka babu murmushin a fuskarka ne kake ƙoƙarin ka tabbatar da shi. Sunan shi yaƙi.

Masu tallan magunguna su sun zama ma mutane larura ne. Masu tallan maganin gargajiya kusan a ƙasar Hausa kaf yanzu sun zamam ma mutane larura, saboda mutane ne da za su zo suna batsa, suna faɗin maganganu marasa daɗi a kunnuwan mutane, wanda duk mutumin da yake na kunya a tare da kai ba za ka so ku rinƙa jin wannan kalmomin tare da shi ba.

To, haƙuri shine tushen rayuwa, gogin shikin rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Matuƙar zai zama ba ka da haƙuri to ba za ka iya mu'amala da kowa ba. Wannan ya sa dukkan wanda zai ba ka shawarar mu'amalar rayuwa zai danganta ta da haƙuri. Sannan kuma wannan zamani da muke ciki ko wannan ƙarni shine ƙarni mafi a haɗarin da ɗan adam ya taɓa gani wajen tsarar rayuwarsa, wajen iya samun kuɗinsa, nau'in tattalin arziki ko wane iri. Wannan ya sa dole sai mutum ya yi haƙuri in har ya na so ya riska a rayuwarsa da nasara.

To, mu a namu ɓangaren abu na farko shine lokacin da namiji ya gama macen da yake so, zai yi ƙoƙari ya gabatar da kansa a gurin ta. Idan ta gamsu da shi, za ta ɗauke shi ta gabatar da shi a gidansu. Lokacin da ya je ya gabatar da kansa da kansa a gidansu yarinyar, za'a mai izini da ya gabatar da manyansa. Lokacin da ya gabatar da manyansa, su kuma manyansa za su tafi da kuɗi na na gani ina so. Idan suka kai aka shigar da magana kuma aka karɓi maganar, to za'a dawo a al'adance ayi kayan na gani ina so haɗe da kayan sa rana. Daga nan za'a sa rana, a fara shinsa ƙinɗsi da shirye-shirye da tsare-tsaren yadda za a gudanar da biki. Idan wannan rana ta zo za'a ɗaura aure, a yi shagulgula. Akwai wanda suke shagali na sati ɗaya, akwai wanda suke na kwana uku, kwana huɗu, kwana.

To, saboda lafiyar mu akwai al'adu iri daban daban amma bari in ɗauki guda ɗaya, al'adar girki da ice wacce ake tunnuƙa hayaki. A kunna ice yayi ta hayaki ana balbala wuta da kalanzir a girka abinci. Zaka tarar da matan dake girkin a wahalce ko mutanen dake gidan awahalce shi girkin awahalce. To wannan alada muna kokarin sauyata da amfani da salon girki na zamani irin amfani da kayan girki na gas na zamani da kuma na cakol na gawayi.

Toh, su irin waɗannan ƙungiyoyi ana yin su ne domin ba gari kariya, domin taya gwamnati aiyuka maimakon dogaro da sai gwamnati ta kula da sha'aninku. To sai kuyi amfani da wannan ƙungiyoyi wajen kawo cigaba da yin aiyukan gayya da makamantansu da duk wani abu na tsaro da, ah, kai da komowar ilimi a unguwanninku. Ana amfani da wannan ƙungiyoyi domin cim ma, ah, nasara ta taimake keniya.

Ƙwarai sun canza matuka ba don komai ba saboda irin finafinan da ake yi da irin waƙoƙin da ake yi duk sun sami inganci ba irin na da ba. Kayan aikin, yanayin tsarin labaran da dukkan abubuwan da ake yi ya canza ya sami inganci fiye da na da. Wannan ya sa hatta tsarin kallon da makallatan suke ƙaruwa ko da yaushe.

To mun ko wani lokaci haka a karshen mako idan ya zo, a yakan riske mu da wasu abubuwa na musamman daga cikinsu shine a mukan amfani da su don hutawan, mukan amfani da su don wasu ayyuka na dai-daiku, sannan mukan amfani da su domin ziyartar yan uwa da abokansu.

A muna bikin ranar haihuwa iri, a, daban daban, amma wanda yafi shahara shine a tara 'yan uwa da abokan arziki a ci a sha, a yi abubuwa na jin daɗi, a yi cake a yanka, a sha shagali, a taya juna murna.

Toh ita sabuwar mai jego wadda haihuwar fari ana da nau'o'i na kula da ita kamar haka. Na farko takan tafi gida wanka, a tattara ta ita da jaririn a mida ta gaban iyayenta domin su kula da ita wajen kula da ita kanta da kuma shi jaririn a matsayin ta na sabuwa wacce bata san yanda ake yi ba ana kuma kawo mace kwararra wacce tasan haihuwa ta zauna da ita a gidanta ko kuma wata ta rinƙa zuwa tana kula da ita rana da daddare ta tafi. Ta da lafiyan ta ita kanta.

To ita masa ko waina ana yin ta nau'i biyu. Akwai wacce ake ta masara, akwai wacce ake ta shinkafa. Wannan su ne suka shahara. Akwai nau'o'i iri daban-daban, amma waɗannan biyun su ne suka shahara. Kuma su idan aka yi su ana gasa su ne a tanda ko kuma a kaska. Tanda ɗin dai, tandan iri-iri akwai ta zamani, akwai kuma ta ƙasa, ta gargajiya. Sannan kuma ana amfani da miya taushe wajen cin ita wainar. Ana kuma amfani da ƙuli-ƙuli wajen cin ta kamar yadda ake a Bauchi. Ana cin ta da nama tsire, duka dai nau'o'i iri daban daban.

Adashe wani nau'i ne na tattali ko kuma na wani tsari da ake amfani dashi domin tara kudi domin taimakeke niya amfani da adashi wajen tara kuɗi, akwai na wata-wata wanda abin da ka zuba shi zaka kwasa a karshen wata. Akwai kuma adashi wanda ake zubawa a lokaci daya duk abin da kowa ya zuba za a taru a bawa mutum daya sai kuma wani zubin a sake taruwa a bawa mutum daya.

Ita ranar kasuwa kamar mu a nan muna da ranar kasuwa itace ranar Juma'a. Rana ce wacce kowa ke fitowa, 'yan kasuwa ke zuwa daga wurare daban-daban su baza kajarsu ta kasuwanci, mu kuma mutane kowa daga gida ya fito ya sayi abin da yake da bukata. Kamar ni duk ranar Juma'a nake yin cefane na mako guda.